Yaya kuke ajiye kuɗi? Yaya kai kake ajiye kuɗinka? Kana ajiye kuɗinka a banki ko kana ajiye a gida? Idan kuɗi mai yawa ne a banki kake ajiyewa, ko kana ajiyewa a gida ne? Ko ko kana haka rami ka ajiye? Idan kuɗin ba yawa kuma yaya kake ajiyewa? Ni kuɗina a banki yake, wani lokaci kuma sai in bada ita aro a gun wasu mutane, sai su mayar min bayan watanni. Ko ko in ajiye a banki? Idan ko ba yawa zan ajiye su ajiye kuɗi a banki saboda za lura muna da kuɗinmu sosai. Idan kuɗin kuma basu da yawa, yaya kake ajiyesu, a gida, a cikin jaka ko a aljihu? Idan basu da yawa, kuɗin da nake amfani da su kowane rana, nakan sa su a cikin jaka, wurinda zan fita ban mantawa, sai a rika cika. Cirewa daga cikin jaka ina amfani da su. Amma ajiye kuɗi a gida tana da lalura sosai. Idan kana ajiye kuɗi a gida, haka za ka rika amfani.

Wane irin miya kake fi so? Maman ka tana yin muku miya a gidan ku? Ko kuna yi da kan ku? Wane irin miya ne kake so sosai? Wanda kake son ci sosai? Wane irin miya ne maman ku take son yi? Wane irin miya ne kuka dafa a gidan ku yau? Ina son ci tuwo da miya a gidan ku ne yau. Gidanmu mamanmu ba ta son yin miya. Idan mun yi miya sun daya. Kafin a sake yin miya kuma, sai watanni biyu sun wuce. Ni ko taliya da shinkafa nakan gaji da su. Ina son cin miya sosai. Miyar meye ne kika fi son iya yi sosai? Mama na tana son miyan taushe sosai shiyasa munacin miyan taushe sosai a gidan mu. Babana kuma baya son cin miya.

Kana kunna tsaron batiri a wayarka ko a laptop ɗinka ko kuma ko wane irin na'ura da ke buƙatar tsaron batiri. Ni a unguwar mu bamu da wuta sosai, da haka nakan kunna tsaron batiri saboda kada wayana ta mutu da sauri. Kada kuma a rika kirana a sami lambar wayana ta riga ta mutu bata zuwa bata tafiya. Ke ko kina sa wayanki a cikin, eh kina kunna batiri naki? Ko ko kina kunna, ehm tsaron batiri na wayanki? Ni ko laptop ɗina ma nakan kunna tsaron batiri saboda da riƙa taimaka mun ya tsare mun batiri na kada ta mutu da sauri, sai in yi amfani da ita awowi da yawa kafin ya mutu kafin a sake kawo wuta. Amma idan na tafi Kaduna akwai wuta sosai a Kaduna. Daga na shigo Kaduna bana sake kunna tsaron batiri kuma sai in rika barin su, kunna data na ma in bar ta a kunne duk ko da wane lokaci saboda akwai wuta ko da wane lokaci nake so sai in yi charge. Aye kai. Aye a Abuja ma bamu wannan a Abuja ma akwai wuta sosai bana, bana kunna tsaron batir ko wane lokaci. Sai dai lokacin da idan babu wuta a ko da ina, idan power bank na ɗina ta mutu toh sai in kunna tsaron batir a wayana saboda kada ta mutu. Da saboda ni nika an sa waya sosai ana kirana sosai. Da haka ne bana so a kirani a ba a samu lambana tana tafiya ba. Sai in barota a buɗe amma sai in sa ta a tsaron batiri. Da haka bata mutuwa da sauri. Idan baka iya kunna tsaron batir a wayanka ba zan iya-

Wane irin tufafi kake fin so? Kefa Sadiya wane irin tufafi kike fin so? Kina son tufafin manya manya ko kina son ƙananan tufafa? Ni ina son manyan tufafi amma idan ina cikin gida nafi son ƙananan tufafa saboda kin san anan Najeriya ɗinmu ana zafi sosai. Da haka sa ƙananan tufafa suna taimako sosai lokacin zafi. Amma idan zan fita sai in sa manyan tufafi don su rufe jikina da kyau don ba na son wani ya gan mun jiki. Amma ina da tufafi daban mama na ta faɗa. Idan zan je inda bana so a raina mun wayo sai in sa manyan tufafi. Ba wanda ke raina mun wayo idan zan sa manyan tufafi. Sai ma a riƙa gan ka manni ai matan oga ne. Shi yasa ƙananan tufafi a gida kaɗai nake sa su.

Yaushe kake zuwan kasuwa? Kana zuwa kasuwa kowane rana ko kana zuwan ranar kasuwa kawai? Ke fa sadiyya, yaushe kike zuwan kasuwa? Kin fi son zuwan kasuwa kowane rana ko ranan aiki ko ranan Asabar kawai? Ni ban tafiya kasuwa kowane rana. Ina tafiyan kasuwa ranan kasuwa ne kacal, naje in sayo kaya, kayan abinci da za su kai ni wata ɗaya kafin in sake komawa. Da haka bana kashe kuɗi sosai. Sai in kashe sondiya, in sayo abubuwan da nake bukata, in wanke su wayanda za su lalace da sauri kamar su ganyaye da su tumaturi, sai in wanke su in sa a cikin firij. Da haka ba ta lalacewa da sauri. Na ma mama sai in sa ta cikin firij sai mu yi amfani da kayan nan har ƙarshen wata. Da ƙyar nakan saya mata riga. Amma idan kika je kasuwa gobe, zaki sayo mana riga? Zaki sayo ma Aminu da Esther riga gobe? Ai tana da kuɗi sayan kaya ko wane kasuwa. Idan kana sayo kaya ko wane kasuwa kaɗan-kaɗan, kafin ka gane kuɗinka ya ƙare. Shiyasa na fi son siya kaya da yawa sau ɗaya. Son zuwan kasuwa ko wane rana. Akwai wata Amina da na wayeta tana son zuwan kasuwa sosai. Ko da ma ba ta da abin da za ta siya sai da shi, sai ta tafi da kai. Ta je tana sayo wa ƴansunya kaya ma da ba ka gane ba. Amma zuwan kasuwa tana da kyau sosai. Zuwan kasuwa especially rana na farko tana da kyau mashaa Allah. Babu tabas, idan na je kasuwa gobe ba zan sake zuwa ba watan nan har sai wata mai zuwa. Dame dame zaka sayo idan kaje kasuwa? Zaka sayo kayan abinci ko riguna? Kana da.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Ni kam bana raba wurin da nake a yanar gizo. Duk inda akayi bana taɓa rabawa inda nake s yanar gizo? Kai Abdu kana yi? Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Ooh, kana rabawa ko? To yana da kyau. Ni kam bana raba wurin da nake a yanar gizo ba.

Yaya kake bayar da yin ra'ayi a aiki? A wurin aikinku, Abdul yaya kake ba da ra'ayi? Shin ana ma tambayanku ra'ayinku a wurin aikinku? Ko dai duk abin da aka ce ku yi shi ku ke yi? O ana tambayanku ra'ayinku, to yaya kake ba da naka ra'ayin? Duk abin da ya zo maka kai sai ka faɗa ee duk abin da ya zo maka kai sai ka faɗa. Yana da kyau a haka. Na san kai kanka yana-- kana iya tunani da sauri, tunani da hikima da ilimi kuma da sori sosai. A haka bana shakkan irin ee ra'ayin da zaka bayar a wurin aiki. Ke fa Sadiya kina bada ra'ayi a wurin aiki? Ana ma tambayanku ra'ayinku a wurin aiki? Ko dai duk abin da shugabannin ku suka ce ku yi shi ku ke yi? Ok kuma ana tambayanku ra'ayi? Ke ma kina bada ra'ayinki? To yaya kike bada ra'ayinki? Ha kina musu ihu? A a a a kar ki rika yin ihu Sadiya. Idan kina bada ra'ayi-- ra'ayinki a wurin aiki ki rika dena yin ihu saboda ihun nan ba shi da kyau. Idan kin yi ihu hakan nan za ki sa ba za su dinga ɗokan ra'ayinki da amfani ba. Kowa zai ce kina ihu da yawa. Ba shi da kyau. Idan za ki bada ra'ayinki a wurin aiki ki rika ba shi-- bada shi a hankali a cikin saukin rai. Babu ban da fushi don ba faɗa kike yi da kowa ba. Ni ma a wurin aikin mu.

Kana musafaha da mutane? Musa kana musafaha da mutane? Kama san menene ake kira musafaha? Baka san abinda ake kira musafaha ba? Sadiya kin san me ake kira musafaha? To kina musafaha da mutane a wurin aiki? Aaa kina musafaha da mutane a gida, ko ko a unguwanku? Ni bana yin wannan, bana iya musafaha da kowa a unguwar mu. Daga ni sai ni bana musafaha da mutane ko a unguwar mu ko a wurin aiki bana musafaha da kowa. Bana yi. Abdu kana musafaha da mutane? A wurin aiki fa kana musafaha da su? A gida fa kana musafaha da mutane? Baka yi, kaima kamar ni kenan duk ba mu musafaha da kowa.

Kana duba daftarin kuɗi? Sadiya kina duba daftarin kuɗi a wurin aikinku? Ku menene aikin ki a wurin aiki? Ni ba ruwa na da wani maganin daftarin kuɗi. Aikina daban ne, in rika duba, uh, sakonni. Ni ba ruwa na da wani maganan daftarin kuɗi.

A wane wata aka haife ku? Wane wata aka haife ki Abdu? A watan, watan February ne a, an haife ni ne a watan, a watan Satumba shine aka haife ni. An haife ni ranar goma sha tara ga watan Satumba a shekara dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyar shine aka haife ni. A shekaran kuwa, a watan da mama nata haife ni, ah ban fito ba sai da aka tsaga cikinta kafin aka ciro ni daga cikinta. Wato ana kira da turanci Operation. Ba wanda aka haife shi a watan January ko? Dukkanmu kowa na da watan shi daban daban da aka haife shi. Ban da wanda aka haife shi a watan Satumba kamar ni a nan. Da gani kacal aka haife ni a watan Satumba. Sadiya ma ita kacal aka haife, aka haifa a watan Oktoba. Musa ma haka shi ma kacal aka haifa a watan Disamba. Haka Abdul ma shi kacal aka haifa a watan February. Dukkanmu kowa na da watan da aka haife shi ko? Ni idan na tashi haifen 'ya'ya na, zan haife su duka a watanen Satumba da watan Disamba da watan Yuli da kuma watan ah April shine zan haifi 'ya'ya na. Duka ina so in haifi 'ya'ya uku, eh 'ya'ya huɗu, dukkansu zan haife su a watannin nan, watan Satumba, watan Disamba, watan Mama na an haife ta ne a watan Disamba. Baba na an haife shi ne a watan Afrilu. 'Yar'uwa na aka haife ta a-a watan Nuwamba. Dan'uwana kuma shi ma an haife shi a watan Satumba. Dukkanmu ni da dan'uwana an haife mu wata ɗaya a watan Satumba. Amma 'yar'uwa na ita kaɗai aka haifa a watan Nuwamba. Ita ma ta haifi yaronta a watan Nuwamba. Mama na, ita mana-- oh nayi kuskure na ce mama na aka haife ta a watan Disamba ko? An haifi mama na ne a watan Nuwamba. Baba na aka haife shi a watan Afrilu. Dinga kowa yana da watan da aka haife shi. Hmm ni ma na riga na gaya muku watannin da nake son haifi ƴaƴa na. Watan Afrilu, watan Yuli, watan Disamba kuma watan Satumba. Zan haifi yaro na a watan Satumba saboda ni mama an haife ni a watan Satumba. Sannan sauran dukkansu suna da ma'anar da nake son haife su a wayannan watannin da na lissafta. Ah idan na haife na farko zan haife shi a watan Afrilu ne. Na biyu kuwa zan haife shi ne a watan Yuli. Na uku zan haife shi a watan Disamba. Sannan na huɗu na karshe zan haife shi a watan Satum.

Kuna yin wuta da itace? A gidan ku da me kuke yin wuta, kuna wuta da sitof ne ko kuna wuta, kuna yin wuta da gas ne ko kuna yin wuta da itace ne. A gidan mu muna wuta da itace ni mana iya sa wuta da itace sosai. Mamana bata son wuta da gas, wutan sitof kuma kalanzir tayi tsada sosai. Don haka muna sa wuta da itace ne. Duk ko dame zamu dafa a gidan mu da itace muke sa wuta. Dukkan mu mun koyi sa wuta da itace. Yar uwa na ta iya sa wuta da itace, yayana shi ma ya iya sa wuta da itace ko babana ma ya iya sa wuta da itace. Mamana ai ita ce ta iya sa wuta da itace. Korai duk mun koya daga wurin ta ne, ta koya mana sa wuta da itace. Sa wuta da itace ta ce ko dama ba da huwa ba zamu rika sa wuta da itace domin sanyi. Saboda ta gaskanta da cewa wata rana zamu tafi wannan kasan, dukkannu zamu tafi wannan kasan domin mu je mu canza rayuwan mu. Amma yanzu dukkannu har da abinci muna dafawa da itace. Muna sa wuta da itace ne mun dafa abinci. Wannan kuma yana da kyau sosai. Eh, akwai wani abincin Najeriya ana ce da shi jollof rice. Wannan jollof rice ana dafa shinkafa ne sai a hada mashi da tumaturi a dafa shi. Idan aka dafa hayakin wutan itace sai ya ɗan shiga ciki kaɗan sai ka ji shinkafan yana ƙamshin hayakin wutan itace. To haka ne, dahuwa da itace da wutan itace yana da kyau sosai. Shi ya sa muna son yin wuta da itace sosai. Domin wuta da itace yana da kyau kuma yana dafa mana abinci da kyau. Yana kuma dafa mana abincin da muna so mu ci ya kuma bamu flavor ne hayaki a cikin shinkafan mu da muke dafawa. Shi ya sa ni ma ina so in koya wa yayana sa wuta da itace. Duk sai na koya musu hada wuta da itace saboda yin wuta da itace yana da kyau sosai. Wannan ba wai yana nuna talauci ba ne. Ko masu kuɗi ma su ma suna sa wuta da itace ko ka je gidan, eh.

Yaushe kake zuwan kasuwa? Shin kuna da ranar zuwa kasuwa a garinku? Ko dai ko da wane rana ne kasuwa yana ci. A ƙauyen mu ranar Alhamis ne ake kasuwa. Duk babban kasuwan da mutane da mutane suna haduwa don su siya da siyarwa. A ranan za ka ga mutane suna shigowa suna fitowa gari, suna tafiyan kasuwa. Kasuwa ranar Alhamis, ranan ne kowa yana tafiyan kasuwa. Abin da za a sayar ma sai a duka a kai kasuwa a ce a sayar. Abin da za a siya sai a kai kuɗi ranan kasuwa a ce a siyo su. Amma da na yi tafiya na je wurin 'yar uwata a inda take, kasuwar su ko wane rana ne. Duk ranan da kake so ka tafi kasuwa sai ka haɗa kayan ka ka tafi kasuwa. Idan siya kake so ka siya sai ka riƙe ka- kuɗin ka kaje ka siyo duk abin da kake so ka siyo. Idan kuwa kana so ka sayar ne No.

Wadanne apps ne kake amfani dasu sau da yawa? Rana Musa, wane apps ne a wayanka kake amfani dasu sosai? Ni apps da nake amfani dasu a wayana sosai sune, um, ina amfani da contacts sosai da nake kiran mutane, uh, messages kuma. Ina amfani da WhatsApp sosai. Ina amfani da X, wato wanda ake kira Twitter a da. Ina amfani da Facebook. Ina kuma amfani da Chrome sosai. Kaman yanzu da Chrome nake amfani ina yin wannan aikin. Uh, ina kuma amfani da calculator. Ina amfani da email. Ina kuwa amfani da Bible saboda ni Kirista ce. Ina da apps da nake amfani dasu kuma sosai kamar bankin, uh, kamar app na banki, kamar Opay, da kuma PalmPay, da kuma First Bank. Ina amfani da wayannan app sosai a wayana domin ina karɓan kuɗi kuma ina tura kuɗi ma waɗansu. Da, da haka ina amfani da waɗannan app sosai. Kefa Sadiya, kina amfani da apps a wayanki so nawa ne a rana? Wayane apps ne kina amfani dasu? Kuma so nawa kike amfani dasu a rana? Eh, kina amfani da, kina amfani da Facebook ko? Kina amfani da messages? Ni ma haka. Duk ina amfani da wayanen apps ɗin. Duk suna taimako na sosai. Ina magana da iyalina. Ina magana da ƴan uwana, da yayana. Duk yayuna maganarmu muna yi da WhatsApp ne. Da haka ina amfani da WhatsApp sosai da kuma phone wato contacts kenan. Ina amfani da su sosai. In kira babana, in kira mamana in ji lafiyarsu, in kuma kira saurayina. Muna magana sosai a WhatsApp da kuma contacts. Duk muna magana da wayen apps ɗin. Da haka ina amfani da su sosai kowane rana a cikin sati.

Kana son daukar hotuna? Uhmm, ina son daukar hotuna sosai. Wayana, idan ka buɗe wayana, za ka rika gan hotuna ne da yawa. A rana ɗaya zan iya daukar hotuna guda hamsin ko har ɗari ma a cikin rana ɗaya. Ina son daukar hotuna. Duk lokacin da ban da aikin yi, zan rika yin hotuna. Ina yin bidiyo, duk suna cikin wayana. Haka ma idan na ajiye wayana, yaron yayana sai ya ɗauka wayana yana ta yin hotuna. Shi ma yana son yin hotuna kamar ni. Sai mu rika yin hotuna. Tare ma muna yin hotuna ko ko duk lokacin danauke so, zan rika yin hoto a cikin wayana. Ina yin hotuna sosai. Dukan mu a gidanmu muna son yin hotuna. Babana ma shi ma yana son yin hotuna. Haka ma mamana san arika yin musu hotuna tare. Su bin su su zo na, sai in kai musu hotuna. Kefa Sadiya kina son yin hotuna? Na tuna shekarar da ta wuce, hotunan da kin rika yi ni ne ma nakan dauka miki hotunan nan ko? Zan rika dauka miki hotuna idan mun je wurin aiki, sai ki saya a gaban gate. Sai in rika yin miki hotuna ko? Hotunan suna wayanki har yanzu? Ko kin share su? Karki share su fa danni ina son hotunan nan sosai. Zan ci gaba da yin miki hotuna duk lokacin da kike so. Duk idan kina so kiyi hoto babu mai yin miki hotuna, ki kirawo ni. Zan zo in rika yi maki hotuna. Kina ji? Ni ma wani lokaci ban da wanda zai mun hotuna, zsai in rika neman wanda zai mun hotuna ba zan samu ba. Da haka na san in da Duk mu na son yin hotuna fa a gidanmu amma ni ne mai son yin hotuna sosai. Duk na fi so yin hotuna. Kema kina son yin hotuna ko? Amma baki kai na yin hotuna ba. Ni ina son yin hotuna sosai gaskiya. Wannan yana bani dadi, yana bani kwanciyar rai, yana bani murna idan duk lokacin da nake yin hotuna a wayana. Yanzu ma, ban ban da wani buƙata in ninka je wurin, in je wurin mai yin hoto saboda suna tsara kuɗi da yawa. Sai dai ko idan akwai wani biki mai muhimmanci ne, sai in je in yi hoto guda ɗaya ko biyu. Amma duk hotunana, duk yawan hotunana da wayana nake yi. Saboda ina son yin wayan, hotuna a waya. Kuma ni tun da na iya yin hotuna sosai, ba zan je biya kuɗi a yi mun hoto ba. Sai dai in yi da kaina kuma wayana yana yin mun hotuna mai kyau masu kyau wanda ma sun fi wanda mai hoto ya ke yi. Da haka na fi son in rika yin hotunana da kaina.

Kujerunka suna da daɗin zama? Kujerun da kana aiki da shi a ofishin ku yana da daɗin zama? Ni kujeru na fa gaskiya, kujerun wurin aiki basu da daɗin zama. Kaman kujeran da nake zama a kai yanzu bata da daɗin zama. Bayana yanzu duk ciwo yake mun. Bayana na zafi sosai amma ko ba inda zan yi dole ne in zauna in yi wannan aikin. Amma kujeran gaskiya bata da daɗin zama ko kaɗan. Kujerun wurin aikinku yaya take? Tana da daɗin zama, ko ko bayan ka da wuyan ka na maka zafi kaman na wa? Ni kam bana son wannan kujeran. Kawai dai zaman kujeran nan ya zama mun dole ne, in ba haka ba ai bazan taba zama a kan kujeran nan ba. Amma kam inda nake aiki a da, kujeran ba dai daɗin zama ba. Idan na zauna a wurin har bacci nakeyi, sai in manta ma wai aikin na zo yi. Kujerun ba dai daɗin zama ba gaskiya. Amma yanzu, inda nake aiki yanzu, kujerun gaskiya babu daɗin zama. Idan ka zauna sai jikinka ya dinga maka ciwo. Idan ka koma gida baka iya hutu da kyau saboda ka je ka zauna a kujeran da sai ka riƙa lankwashe bayan ka. Bayan ka sai zafi yayi ta yi. Na ma rubuta masu wasiƙa, ma shugabanni na ce a canja mana wayannan kujeru. A sayo mana kujeru masu daɗin zama, saboda idan mun zo aiki muna zauna a kujerun nan wajen awowi takwas ko tara. Hangam. Idan ko ba daɗin zama wannan ba zai taimake mu da yin aiki da sauri, ba ko dama zai irin ma masu kyau masu tsada irin kujerun da ake ajiyewa a ofis. Ogan mu kuwa, wa shugaban wurin aikin mu kuwa ya ce mun zai sayo mana kujerun amma munan hakura. Wataƙila bayan watanni biyu. Wata biyu ko watanni, wata ɗaya ko watanni biyu sai ya sayo mana kujerun. Amma yanzu ba zai iya sayo mana kujerun nan ba yanzu. Ba zai iya canza mana wayennan kujerun ba. Sai bayan wata ɗaya ko wata biyu. Mu kuwa mun hakura. Ba mu da wani damuwa. Muna kan, mun zauna a kan kujerun nan wajen shekaru biyu yanzu nan. Yanzu ne muka fara yin rubuta wasika muce a canja mana kujeru, idan munkai iya zama shekaru biyu, to ai watanni biyu bazai sha karfin mu ba, mu kuwa munce masa babu damuwa in har dai zai sayo mana kujerun nan a cikin watanni biyu. Mu kam ba mu da damuwa da wannan. A cikin watanni biyun nan sai, zai cire kuɗi ya sayo mana kujeru. Yanzu zaman jira muke yi.

Kana cin salati? Ina cin salati sosai, salatin kabeji. Ina cin salatin, uh, salatin na fruit. Barin nuna-- barin gaya maka inda ake yin salatin kabejin. Don na iya ci sosai, sai da na koya yin salatin kabeji. Salatin kabeji, za ka sayo kabej, za ka sayo wasu suna sa albasa, wasu ba su sawa. Ni ina son albasa cikin nawa. Sannan akwai ƙwai da fafe, akwai bama, akwai carrots, akwai kuma beetroots, akwai cucumber, sai a yanyana kabej ka kabejin saboda kar ya dinga yin, kar yaɗan yi laushi kaɗan. Yauwa za aɗan sa shi a ɗan ruwan zafi don ya ɗan yi laushi. Sannan aɗan barbada mashi suga kaɗan da kuma ɗan gishiri kaɗan sai aɗan barbada. Sannan sai a grating ɗin carrots sai a sa a sama, sai a yanyanka cucumber sai a sa, sai a yanyanka, uh, ƙwai ɗinnan da fafe sai a sa, sai, uh, za a grating ɗin beetroot idan mutum yana son beetroot. Wasu ba su son beetroot. Sai aɗan yin yana, eh, grating ɗin wancan sai a haɗa. Idan aka haɗa, sai a haɗa kome da kome idan babu yawa kenan. Amma idan da yawa, kome dai za a bashi a sama. Sannan akwai, ana kira, eh, akwai wannan barkonon da na nanɓaki, ana kiransa green pepper. Ana haɗa duk suf-- uh, uh, fruits. Za a sa apple, za a sa lemu, za a sa lemu ɗan kaɗan saboda lemu yana da tsami. Za a sa, uh, kankana. Za a yanyanka kankana a sa. Kankana ne mai yawa. Sannan za a sa apple, shima za a yanyanka a sa. Sannan za a sa pineapple, wannan na da zaƙi sosai, shima sai a yanyanka a sa. Sannan za a sa ɗan lemu kaɗan sai a ha-haɗa wai nan. Wasu suna sa mangoro, amma mangoro ba ta da wani daɗi. Sannan ana sa, eh, ayaba. Idan aka haɗa, sannan sai a sa masa madara. Wai yo! Salatin fruit kenan. Haka ne ake yin salatin fruit sai mutum yaɗinga ɗiba wa yana ci. Mu gan na iya yin salati, na kuma iya cin salati sosai. Ina cin salatin ɗin kabeji, ina kuma cin salatin ɗin fruit. Kai fa, wane irin salati ka iya ci? Ko kana cin salati ko ba ka cin salati? Ni kam ina ci sosai kuma na gaya maka inda ake yin salati. Nima ina son yin salati sosai idan ina da kuɗi sai in yi salati sai in ci, in yi barci da dare. Ba ni da wani abin da zan ci kuma sai in ci salati ne kawai, in yi barci. Na gode.

Yaya unguwarku take? Hmm, unguwarmu? Unguwarmu duk manya ne a unguwarmu sosai. Gidajen ah unguwarmu duk layi layi layi suke. Dukka. Idan ka fito gidan ah wane, zaka shiga layi sai ka shiga gidan wane. Duk gidajenmu cikin layi suke. Ana ce dasu estate. Gida-gidajen dau manya ne suke. Duk manya ne suna cikin unguwarmu. Amma na taɓa zuwa wani unguwa, na gan inda unguwarsu yake. Hu! Duk gidajensu kamar gidajen kauye. "Abdu ka suna irin gidajen kauyenmu nan da muka je muka gani ko?" Haka da na je unguwarsu Sadiya, haka gidajen unguwarsu take. Kamar gidajen kauye nan. Kuma muna birni fa, ban san ko yaya ne gidajensu yana nan haka ba. Amma a unguwarmu, ah babu itatuwa kuma. Mutanen unguwarmu idan sun yi gini sai su sassare itatuwa a unguwa, dukka ba za ka gan ko itace ɗaya ba. Shi yasa unguwarmu na da zafi sosai. Gwamnati kuwa ta ce za ta zo ta ah yi mana shuke-shuke a unguwarmu, wanda za ta ɗan ba mu inuwa a unguwa da kuma iska maiɗali, saboda duk unguwarmu babu itatuwa gaba ɗaya. Amma hanya unguwarmu na da kyau sosai. An sa mana kwalta. Duk motoci suna bin unguwarmu. Hanya unguwarmu na da kyau. Babu gargada, babu kome. Unguwarmu gaskiya na da kyau. Bata wari, babu datti. Akwai masu aiki da suke shara, suna share datti kowane rana. A'a ba kowane rana ba, suna sharewa kowane sati sau biyu. Mariya ta yi mana alkawari da cewa za su zo su shuka mana itatuwa a unguwarmu duk layin hanya daga farko zuwa ƙarshe. Za su yi mana shuke-shuke.